Yaya dangantakarku da shugaban aiki? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko yaya ne, am, mutum yake mu'amala da shugabar aikinsa. Yaya suke zama, yaya suke aiki tare. To in aka tambaye ni ne ina iya cewa ni ina inganta dangantakar na da maigidan aikina ko kuma shugaban aikina a ta hanyoyi dabam dabam. Na farko shine girmamawa da ladabi. To na-- nakan in na shiga aiki da farko, nakan fara da geshe shi cikin mutunci kuma ina bin dokokin aiki. Duk dokan da ya ba ni ya ce in yi kaza, ina yin shi ba tare da ba tan lokaci ba. Kuma ina rika sanar da shi halin da aikina yake ciki. Ina tambaya idan ban gane wani abun da ya kamata in yi ba. To wannan ina yin shi ne domin in tabbatar da sadarwa mai kyau da kuma ya sa shi farin ciki. Wani lokaci kuma ina yin aiki yanda ya kamata ba wani lokaci ba ma, kowane lokaci ina yin aiki yanda ya kamata yana sa ya amince da ni sosai. Idan kuma ya, ya mun gyara ina karɓan gyaran cikin natsuwa domin in koyo wani abu sabo. Idan ya-- idan kuma akwai wata matsala ko kuma na yi wata kuskure, nakan faɗa mata gaskiya-- nakan faɗa mashi gaskiya, in gaya mashi gaskiya in ce, "Shugaba na yi kuskure a wurin kaza da kaza da kaza." Ba sai na yi mashi karya ko kuma na yi juju-- na yi juye juye ba. To abu kuma wani abu kuma da zan iya ce na ƙarshe da zan lissafta wanda nake yi shine ina nuna himma da ƙoƙari. Ina yin aiki da ƙwazo. To wannan yana ƙara daraja ni a wurinsa sosai. To dangantakana da shugaban aikina tana da kyau. Ina girmama shi, ina sauraron umarninsa kuma ina ƙoƙarin kammala ayyukana a kan lokaci. Idan akwai abin da ban fahimta ba, ina tambayarsa cikin ladabi kuma ina karɓar gyara domin inganta aikina. To wannan yana taimaka mun in yi aiki cikin fahimta da, da muyi aiki cikin fahimta da juna.

Kana kunna tsaron batiri? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana kunna tsaron batirin wayarsa idan ya iske wayan na sauka sosai. To in aka tambaye ni, ina iya cewa eh ina kunna tsaron batir idan na ga batir yana raguwa ko kuma idan zan fita na ɗan lokaci ba tare da caji ba domin wayata ta daɗe tana aiki.

Kana yin ciniki a kasuwa? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana zuwa kasuwa ko domin saye da sayarwa, da kuma wasu aikatau na kasuwa. To in aka tambaye ni ni ina iya cewa, eh ina yin ciniki a kasuwa akai akai. Domin kasuwa wuri ne mai muhimmanci a rayuwar yau da kullum. A mafi yawan lokuta ina zuwa kasuwa domin sayan kayan abinci kamar shinkafa, wake, gari, mai, kayan miya, kayan marmari, da kuma nama da kifi da sauransu. To haka kuma wani lokaci ina sayan kayan gida kamar sabulu, maganin wanka ko kuma sabulun wanki, sabulun wanka, da kuma magani idan akwai wanda bai da lafiya a gida, kayan tsafta da sauran abubuwa da ake bukata a gida. Lokacin da nake zuwa kasuwa ina kokarin yin shiri tun kafin na tafi. Ina rubuta jerin abubuwan da nake bukata domin kada in manta da wani abu kuma domin gujewa sayan abin da ba dole ba. To wannan yana taimaka min wajen sarrafa kuɗi yanda ya kamata. A kasuwa kuma ina yin bincike kan farashi daga wurare daban daban kafin na saya. Inda na gan farashi ya yi tsada a wani wuri ina tambayar a wani shago ko kuma wani waje, wani waje a kasuwan. To haka kuma ina yin ciniki da 'yan kasuwa da kuma ladabi da girmamawa domin a rage min farashi. Sau da yawa idan ka yi magana cikin mutunci suna rage maka farashi ko kuma su ba ka abu mai kyau. To ina kuma kula da ingancin kayan da zan saya. Misali idan zan sayi kayan marmari ko kuma kayan miya ina duba sabo da kuma tsaftarsa. Idan kuma nama ne ko kuma kifi ina tabbatar da cewa suna da kyau kuma ba su lalace ba. Wani lokaci ina zuwa kasuwa tare da jakar da zan sa kayan domin rage amfani da leda. Haka kuma ina kokarin zuwa da wuri domin in san da cewa na zan zaba zan samu kaya masu kyau da kuma kayan da suke sababbi da ba riga an tsotsoma hannu a ciki ba. To a taƙaice zan ce eh ina yin ciniki a kasuwa akai akai. Ina zuwa domin sayan kayan abinci da na gida kuma ina yin bincike kan farashi kafin na saya. Ina yin ciniki cikin ladabi domin a rage min farashi. Sannan ina kula da ingancin kayan da nake siya. Hakan yana taimaka min wajen sarrafa kuɗi da kuma samun abubuwa masu kyau a farashi kuma mai sauƙi.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane matakai mutum yake ɗauka domin ya magance wata matsala in ya same kansa a ciki ko kuma ya, wada matakai mutum yake ɗaukawa domin ya magance ko kuma ya cire kansa daga wata damuwa ko kuma matsala a aiki. To in aka tambaye ni ina iya cewa ni dai kam idan na fuskanci wata matsala a wurin aiki ina daukar lamarin da muhimmanci sosai domin ina son aikina ya tafi daidai kuma cikin nasara. Abu na farko da nake yi shine kwantar da hankalina. To bana son yin gaggawa ko nuna damuwa sosai domin na san cewa natsuwa tana taimakawa mutum wajen tunani mai kyau da kuma samun mafita cikin sauƙi. To bayan na kwantar da hankalina ina kokarin fahimtar matsalar sosai. Ina tambayar kaina me nene ya faru, me ya jawo wannan matsalar, shin kuskure ne daga gareni, daga wani ko kuma daga tsarin aiki. To wannan yana taimaka min in gano tushen matsalar domin idan an gano tushe samun mafita yana zama mafi sauƙi. To idan matsalar tana cikin ikon da zan iya gyarawa da kaina ina daukar mataki nan take domin warware ta. Ina amfani da ilimi na, kwarewa ta da kuma abubuwan da na koya a baya domin gyara lamarin. Haka kuma ina kokarin tabbatar da cewa kuskuren bai sake faruwa ba nan gaba. Amma idan na gan matsalar ta fi karfina ko kuma tana buƙatar shawara bana jin kunyar neman taimako. Ina tuntubar shugaban aiki ko kuma abokan aikina cikin ladabi da kuma girmamawa. Ina bayyana matsalar a sarari tare da gaskiya sannan ina sauraron shawarwarinsu domin samun mafita mafi kyau. Idan kuma matsalar ta shafi rashin fahimta tsakani, tsakanina da wani ma'aikaci to ina kokarin yin magana da shi cikin natsuwa da kuma mutunci. Bana son rikici ko kuma gardama domin ina sauraron ra'ayinsa sannan mu yi tattauna, mu tattauna yanda zamu gyara matsalar domin mu ci gaba da aiki tare cikin fahimta. Bayan an warware matsalar ina daukar darasi daga abin da ya faru. Ina tunanin yadda zan inganta aikina a gaba da kuma yadda zan guji irin wannan matsalar a gaba. To wannan yana taimaka min in ƙara kwarewa, zama mai hankali da kuma yin aiki cikin tsari da kulawa. To in aka tambaye ni a takaice zan ce ina magance matsaloli a wurin aiki da natsuwa, da bincike, da gaskiya, neman shawara idan ya zama dole da kuma koyon darasi domin inganta aikina da kuma dangantakata da abokan aiki da kuma shugabani. Wannan yana taimaka min in zama ma'aikaci mai ƙwazo, mai amana da kuma wanda ake dogaro da shi.

Kana zuwa gidan fim? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana zuwa gidan fim domin nishaɗi ko kuma domin kallon wasanni da kuma kwaikwayo. To in aka tambaye ni, ina iya cewa, "Eh, ina zuwa gidan fim a wasu lokuta, musamman idan ina son nishaɗi da hutawa bayan aiki ko kuma a karshen mako." To zuwa gidan fim yana ba ni damar sauya yanayi daga ayyukan yau da kullum. Domin wani lokaci mutum yana buƙatar hutu na kwalkwalwa da kuma jiki. To yawanci ina zuwa gidan fim idan akwai sabon fim mai kyau da nake sha'awar kallo. Ina son fina-finai masu ilmantarwa, masu motsari ko kuma masu nishaɗi kamar, kamar fim, ah, barkwanci da kuma na kasada. To wani lokaci ina zuwa ni kaɗai domin samun natsuwa, amma sau da yawa ina zuwa tare da abokai ko kuma 'yan uwa domin mu more tare. To kafin na je ina duba jadawalin faim wannan fim da zan je kallo domin in san lokacin da za a nuna fim ɗin da nake so. Idan lokaci ya yi ina shirya in tafi da wuri domin samun wuri mai kyau in zauna. A gidan fim ina jin daɗin kallon fim a babban allo tare da sauti mai kyau wanda ya bambanta da kallon fim na gida. To haka kuma zuwa gidan fim yana taimaka min wajen rage damuwa da kuma gajiya. Ina yana sa ni in ji daɗi, in yi dariya kuma koyi sabon abu daga labarin da ke a fim ɗin. To bayan kallon fim ɗin wani lokaci ina tattaunawa da abokai da 'yan uwa game da abin da muka kalla da kuma darasin da muka koya. To sai dai bana zuwa kullum domin ina kula da yadda nake kashe kuɗi da kuma lokacina. Ina zuwa ne idan na samu lokaci a wurin aiki ko kuma a karshen wata ko kuma karshen mako. A takaice, eh ina zuwa gidan fim a wasu lokuta domin nishaɗi, hutawa da kuma samun sabbin abubuwa da zan koyo da kuma natsuwa bayan aiki ko kuma lokacin hutu.

Yaya kake son zama? To wannan tambayan tana iya nufin abubuwa guda biyu, ko yanayin da mutum yake son ya zauna ko kuma yanayin da mutum yake so ya yi rayuwarsa. To in dai ana nufin yadda mutum yake son ya zauna ne, na fi son zama in ƙetare ƙafafuna domin ina jin daɗi sosai idan na ƙetare ƙafafuna kuma na samu abin da na maƙale baya na. Abin yana sa ni in ji daɗi sosai kuma yana taimaka min in zauna cikin natsuwa. Amma kuma in dai ana nufin yadda mutum yake so ya yi rayuwarsa ne, to zan ce ni ina son in zama mutum mai nagarta, mai gaskiya da kuma kwazo a rayuwa. Buri na shine in zama wanda ake girmamawa saboda halayensa da kuma ayyukansa ba wai saboda magana kawai ba. Ina son in kasance mutum mai haƙuri wanda yake iya jure wahalhalu da kuma kalubale da ke tare da yanda mutum yake rayuwarsa. Da kuma ina so in zama mutum mai ƙauna mai kuma son mutane sosai. A ɓangaren aiki ina son zama ma'aikaci mai himma da kuma riƙon amana. Ina son in riƙa kammala ayyukana akan lokaci, ina yin su cikin tsari da kuma kulawa. Haka kuma ina son in ci gaba da koyon sababbin abubuwa domin in ƙara kwarewa da kuma inganta aikina. To buri na shine in zama mutum da kuma shugabanni da abokai aiki da za su iya dogaro da shi. To a rayuwa yau da kullum ina son zama mutum mai mu'amala mai kyau da mutane. Ina son in riƙa girmama kowa, in taimaka masu buƙatansu idan suna da wata matsala, in taimaka in maganta masu wannan matsala kuma in zauna da jama'a cikin lafiya da kuma kwanciyar rai. To ina ƙoƙarin kauce wa rikici da kuma hayaniya. Ina son zaman lafiya da kuma fahimtar juna. Haka kuma ina son zama mutum mai tsari a rayuwa. Ina kuma sarrafa lokacina da kuɗina da kyau. Ina yin tanadi don gaba kuma ina guji, ina guje wa wata matsala da za ta iya same ni a gaba. Ina yin duk abin da zan iya yi domin in tsare wannan matsala. To buri na shine in samu ci gaba a rayuwa da kuma fuskar ilimi da aiki da kuma walwala. A ɓangaren iyali ina son in zama mutum ne mai kula da iyali da kuma abokai wanda yake ba da lokaci da kuma kulawa ga waɗanda suke ƙarƙashin sa. To ina son in zama abin koyi mai kyau ga sauran mutane musamman yarana da kuma matasa. To a takaice ina son zama mutum mai nagarta, mai gaskiya, mai haƙuri ne, kwazo, mai taimakon jama'a wanda yake ƙoƙarin inganta rayuwarsa da ta waɗanda za su ke kewaye da shi a kowace rana.

Kana shan madara? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana amfani da madara lokacin shan shayi ko kuma lokacin da zai sha kunu, ko kuma ko mutum yana shan madaran a haka a yanda yake. So in aka tambaye ni ina iya cewa, eh ina shan madara a wasu lokuta domin madara tana da amfani sosai ga jiki. Ina son shan madara saboda tana da sinadarai gina jiki kamar wayanda bature suke kira calcium da kuma protein da vitamins waɗanda ke taimakawa mutum wajen ƙarfafa kashi da kuma hakora da kuma ƙara ƙarfi a jiki. Yawanci ina shan madara da safe tare da shayi ko kuma kunu ko kuma ina haɗa ta da hatsi kamar ko abinda bature suke kira oats ko kuma cornflakes domin ƙarin daɗi. To wannan yana bani kuzari domin fara ranar a cikin ƙarfi da kuma nishadi. Wani lokaci kuma ina shan madaran da dare idan ina son wani abu mai sauƙi kafin barci. To ina kuma amfani da madara wajen haɗa wasu abubuwa kamar koko ko kuma shayi ko kuma smoothies idan ina son ɗan canji kaɗan. To wani lokaci ina shan madaran mai-- ina shan madaran yanda yake mai sanyi musamman idan yanayi yayi zafi sosai sai in sa ta a fridge saboda tayi sanyi sai in sha ta a yanda take. Sai dai ina ƙoƙarin shan madaran a gwargwado ba tare da wuce gona da iri ba. Idan na lura cewa na sha da yawa ko kuma jikina bai karɓe ta sosai ba, ina rage yawan shan ta. A taikace, eh ina shan madara lokacin zuwa lokaci zuwa lokaci domin lafiyata da kuma kuzarita da kuma samun sinadaran gina jiki da jiki ke bukata a rayuwar yau da kullum.

"Mene ne kake jin tsoro?" To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mene ne yake tsorata da mutum. To, in aka tambaye ni ina iya cewa to, tsoro dai abune da yake shige zuciya ta a lokacin da nake fuskantar wani abu da ban sani ba, ko kuma abinda zan iya samun illa daga gareshi. Misali, ina iya jin tsoro idan na tsinci kaina a wurin da babu haske ko kuma na ji wani irin hayaniya mai ban tsoro ko kuma lokacin da nake tunanin wani abu mai wuya da zai iya faruwa a rayuwa ta. To tsoro yana sa zuchiya ta ta bugo da sauri, jikina ya yi sanyi, hannu da ƙafa su yi rawar jiki sai kuma hankali na ya fi ƙarkata wajen gano hanyar tsira. Amma a lokaci guda, tsoro yana koya min darasi, yana sanya ni in kasance mai hankali, in yi shiri, in duba abubuwa kafin in ɗauki mataki. Misali, idan ina tafiya da dare a wani wuri da ban saba ba, tsoro yana sa in kula sosai da inda nake tafiya, in kuma guji hatsari. Don haka tsoro ba ko yaushe ne dai abu mara kyau ba. Yana da amfani idan aka yi amfani da shi yadda ya kamata. Amma idan ya yi yawa ko kuma ya zama wani abu na tunani kawai ba tare da dalili ba, yana iya sa mutum cikin damuwa ko kuma rashin kwanciyar hankali. To abun da dai yana sa ni tsoro, abun da na fi jin tsoro shine zan ce banda rayuwa, to abun da na fi jin tsoro shine zan iya cewa kamar tsawo, ina tsoron tsayi, ina kuma tsoron wani dabba da zai iya ji mun ma mutum ciwo kamar maciji da kuma sauransu. Ina sauron duhu, ina sauron abubuwa da yawa, wuta da sauransu. To amma idan kuma na sami kaina, ina iya a cikin, a cikin irin wannan matsala, ina yin abubuwa da yawa domin in tabbatar da cewa tsoron da nake ji bai, bai nakasa da ni ba.

Kana ci da cokali ko hannu? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum ya fi cin abinci da cokali ko kuma ya fi ci da hannunsa. To in aka tambaye nine, ina iya cewa to a yawancin lokaci ina amfani da ko kuma zan iya cewa dai ya danganta da abin da nake ci a yawancin lokaci. To amma na fi amfani da cokali lokacin da nake cin abinci kamar shinkafa da miya ko shinkafa ko kuma miya ko kuma ina cin wani abu mai ruwa ko kunu da sauransu. Amma idan abincin yana da sauƙi kamar tuwo ko sai dankali da sauransu, ina iya amfani da hannu saboda ya fi mun sauƙi kuma al'ada ce a wurin mu. To amma kuma wani lokaci kuma ina iya cewa ina amfani, amfani na da, da cokali ko kuma amfani na da hannu ya danganta ne da inda nake. Idan ina nan a wurin da, idan ina gida zan iya amfani da hannu in ci abinci na. Amma idan na fita waje na je gidan cin abinci ko kuma ina wajen inda ake bukatar in ci abinci da ladabi, to cokali ne nake amfani da shi domin ina so in ci abincin da ladabi a kuma girmama ni. Amma indai ina nan a gidana, ina cin abinci da hannu yawancin lokaci.

Nawa bokiti kuke da su a gida? To ina gani wannan tambayan tana nufi ko bokiti nawa ne muke da su a gida. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ni a gida muna da bokiti guda biyu zuwa uku a wurare daban-daban. Bokiti guda biyu zuwa uku a wurare daban-daban. Muna amfani da su wajen abubuwa daban-daban kamar ɗaukar ruwa, wanke kayan girki, wanke mota ko kuma ajiye ruwa idan ba a samu ruwa daga famfo ba. To ɗaya yana kasancewa a cikin ɗaki ko kuma ɗakin wanka domin amfani na yau da kullun kamar wanke hannu ko kuma amfani da ruwa wajen tsabta. Wani kuma yana cikin shago ko kuma gidan waje don amfani a ayyukan gida kamar wanke ƙasa ko kuma kayan lambu. Indan muna da buƙatar ƙarin bokiti saboda aiki mai yawa, muna iya ɗaukar ɗaya daga wani wuri ko kuma siyan sabon bo-bokiti. To hakanan kuma muna da wani bokiti kuma wanda muka ajiye a ɗakin girki. Muna amfani da wannan ne musamman domin ayyukan girki kuma muna ajiye shi da tsabta. To kowane bokiti dai yana da nashi amfani kuma muna tabbatar da tsabtace su sosai kafin mu sake amfani da su don guje wa kura ko kuma ƙwayoyin cuta.

Kana ba da shawara a aiki? To wannan tambayan dai tana nufi ko mutum yana iya bayar da ra'ayi ko kuma shawarwari a wurin aiki musamman idan wani abu zai inganta aiki ko kuma zai magance wata matsala a wurin aikinsa. To in aka tambaye ni, ina iya cewa eh ina ba da shawara a wurin aiki idan na gan akwai abin da zan, zai inganta aiki ko kuma zai iya saukaka ayyukan ƙungiya. Misali, idan na lura cewa tsarin da ake amfani da shi wajen rubuta rahotanni yana ɗaukar lokaci mai yawa, zan gabatar da ra'ayi kan yadda za a tsara shi ta hanya mafi sauki da kuma sauri. Amma har yanzu ina kiyaye ingancin aikina. Haka kuma ina yin hakan cikin ladabi da kuma mutunta ra'ayoyin sauran ma'aikata. Ba wai kawai na ba da shawara ba amma ina sauraron ra'ayinsu domin samun mafita mafi dacewa ga kowa. Misali, a wani lokaci, lokacin da aka samu matsala wajen raba ayyuka a ƙungiya, na ba da shawara cewa mu raba ayyukan bisa ƙwarewa da kuma ƙarfin kowa. Kuma wannan ya taimaka wajen rage rikice-rikice da kuma hanzarta kammala aiki cikin lokaci. Don haka ina ganin ba da shawara a aiki ba wai kawai yana nuna cewa kana da hangen nesa bane har ma yana taimakawa ƙungiyan ta samu nasara a haɗin da kuma haɗin kai.

Yaya kake magana da abokan aiki? To wannan tambayan dai tana nufin ko yaya mutum yake hulɗa da abokan aiki musamman wajen sadarwa da kuma aiki tare. To ina ganin wannan tambayan anyi shi ne domin sanin ko mutum mai mutum, mutum mutum ne mai hankali, mai ladabi kuma mai iya haɗa kai da sauran ma'aikata domin samun nasarar ƙungiya. To in aka tambaye ni ina iya cewa ina magana da abokan aiki cikin ladabi, cikin mutunta juna da kuma fahimtar juna. Ina ƙoƙarin kasancewa mai sauraro kafin in yi magana domin fahimtar matsalolinsu ko kuma ra'ayinsu na farko. Idan wani yana da ra'ayi ko kuma shawara ina sauraron sa sosai sannan in ba da ra'ayi a cikin natsuwa ba tare da tauye ko kuma reni ba. To haka kuma ina amfani da magana mai kyau da kuma kalmomi masu girmamawa. Misali idan ina so in nuna wani abu da zai inganta aiki ba sai na ce "Kai ka yi kuskure ba" a'a zan iya cewa "ina ganin idan muka gwada wannan hanya zai taimaka wajen hanzantar aikinmu". Wannan yana nuna cewa ina ba da shawara ba tare da wani haddasa rikici ba. Bugu da ƙare kuma ina fahimtar cewa sadarwa a wurin aiki ba wai kawai magana ce ta baki ba harma da aiki tare. Don haka ina tabbatar da cewa abokan aiki suna jin cewa ina taimaka musu ina kuma tallafa musu kuma ina so mu samu nasara tare a matsayin ƙungiya. Misali a baya lokacin da wani abokin aikina ya fuskanci wata matsala a wajen kamala rahoto, na zauna tare da shi, na nuna masa hanya mafi sauƙi da zai iya amfani da ita wanda ya sa aikin ya kamala cikin lokaci kuma ya inganta dangantakar mu. A takaice dai magana da abokan aiki a wurina tana haɗa ladabi, sauraro, ba da shawara cikin natsuwa da kuma taimakawa juna domin samun haɗin kai mai kyau da kuma inganci a wurin aiki.

Wane launi bangoginku suke? To ina gani wannan tambayar ta an yi ta ne domin a san ko wane launi bangon gida ko kuma bangon ofis ɗin mutum yake wato yadda gidan mutum ko kuma wurin aikinsa yake. To in aka tambaye ni ina iya cewa a gida bangon gidanmu fari ne da kuma launin toka mai haske. Mun zabi waɗannan launuka saboda suna kawo haske cikin ɗaki kuma suna sa wuri yafi faɗi da kuma, yafi faɗi da kuma tsabta. Wato fari yana sa ɗaki yayi haske musamman idan rana ta shigo daga tagogi. Sannan toka mai haske yana kawo salo da zamani, na zamani da kuma natsuwa ga ido. To haka kuma mun haɗa launuka da kuma kayan ado kamar zanen bango ko kuma labule domin su yi kyau da juna. Misali a ɗakin zama, bangon, bangon ɗakin mu, ɗakin zamanmu fari ne yana sa kayan ɗaki kamar kujera da teburi su fito da kyau yayin da a, yayin da aka sa su a cikin ɗaki. Yana bangon ɗakin tunda bangon ɗakin fari ne yana sa sai kayan su fitar da kyansu da kyau. Sannan kuma a ɗakin mu kuma da muke kwana muna da launin toka mai sanyi. Wannan yana kawo natsuwa da kuma jin dadi a lokacin hutu ko kuma a lokacin da mutum yake bacci. A taikace mun zabi launuka masu haske da natsuwa domin gida ya kasance mai kyau, mai tsabta da kuma jin dadi ga duk wanda ke ciki. Haka ma launin wurin aiki to launin bangon mu a gurin aiki launi ne fari shimama domin wannan yana kawo fara'a sosai ga kwastamomi. Yana kawo fara'a kuma da jin dadi a lokacin aiki.

Kana son abinci mai yaji? To wannan tambaya ana yin ta ne domin a san ko mutum ya fi son cin abincin da ke da dandano mai ƙarfi ko kuma yaji ko kuma mutum yana son abinci mai barkono sosai. To in aka tambaye ni, ina iya cewa eh ina son abinci mai yaji amma kuma a hankali ba sosai ba, ba mai matuƙar ƙona baki sosai ba. Abinci mai yaji yana kawo dandano mai ƙarfi da kuma kuzari a lokacin cin abincin kuma yana sa abinci ya zama mai ban sha'awa. Misali, lokacin da nake cin tuwo da miyar kuka mai yaji sosai ko kuma shinkafa da miya mai yaji, yana sa dandanon abincin ya fi kyau sannan yana motsa sha'awar ci. Amma kuma ina lura da cewa yaji mai yawa zai iya sa rashin jin daɗi. Saboda haka ina da hankali wajen cin daidaita yajin da nake ci. Hakanan kuma ina son gwada sabbin nau'in abinci da ke da yaji don ganin yadda suke da dandano.

Kana fison fanka ko AC? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum ya fi son amfani da fanka ko kuma abun da bature suke kira air conditioner wato AC domin sanyaya ɗaki ko kuma wurin aiki. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ni na fi son amfani da AC ne fiye da fanka idan akwai damar yin haka. Saboda AC yana sa ɗaki yayi sanyi da kuma daidaito. Musamman a wuraren da zafi ya yi yawa, AC yana kawar da zafi sosai kuma yana sa iska tayi tsafta da kuma daɗi. Misali, lokacin da nake aiki ko karatu a cikin ɗaki mai AC, ina iya mai da hankali sosai ba tare da jin gajiya saboda zafi ba. Amma idan AC baya nan ko kuma lokacin da nake son yanayi na yau da kullum, fanka ma yana da amfani. Fanka yana motsa iska ya kuma kawo dandano na sanyi kuma ya rage zafi musamman idan yanayi ba mai tsanani ba ne.

Yaushe kake yin wanka? To wannan tambaya ce da ake yi domin sanin lokacin da mutum yake wanke jikinsa ko kuma wanka a rana. To in aka tambaye ni ne, na iya cewa ni na fi yin wanka sau biyu a rana. Amma sau da yawa na fi wanka da safe kafin infara aiki ko kuma ayyuka. Yin wanka da safe yana sa na ji sabo, yana kashe gajiya daga barci kuma yana sa jikina ya yi kuzari domin fara aikin ranan cikin natsuwa. Misali, bayan wanka ina ji kamar zan iya mai da hankali sosai a aikin ko kuma a koyon sabon abu ko kuma gudanar da ayyuka cikin inganci. A wasu lokuta, musamman idan rana ta yi zafi sosai, na ina iya yin wanka da yamma domin wanke gumi da kuma tsarkake jiki. Sannan in kuma more hutu da dare cikin lafiya da kuma natsuwa. A taƙaice, na fi yin wanka sau biyu ne a rana, wato da safe da kuma yamma. Amma haka nan kuma ina kiyaye tsafta sosai wajen wanka. Ina amfani da sabulu da ruwa mai kyau kuma ina tabbatar da cewa duk kayan wanka suna tsafta domin kiyaye lafiyar fata da kuma lafiya na gaba ɗaya.

Yaya kake zubar da shara? To wannan tambaya tana nufi ko yaya mutum yake sarrafa sharar gida, shin mutum yana jefar da ita kan tsaye ko rarraba sharar gida ta amfani da kwanduna ko kuma mutum yana da wata hanya ta musamman. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ni ina kokarin zubar da shara ta hanya mai tsabta da kuma tsari. Misali, muna da kwanduna daban daban a gida, ɗaya don sharar gida ta yau da kullum, ɗaya don shara mai iya yin amfani da ita ko sake amfani da ita kamar kwalabe ko kuma robobi, da kuma ɗaya don sharar abinci kamar ƙwai, kayan lambu ko kuma kayan miya da ya rage. Bayan na tattara sharan, ina tabbatar da cewa an jefa ta a wuri da hukumomi sukan iya tsara don ɗaukar sharan, domin kada ta haifar da kura, wari ko kuma cutarwa ga jiki da muhalli. Haka kuma ina koya wa 'yan gida ko kuma yaran gida su zama masu rarraba shara ta tsabta mai kyau, domin wannan yana taimakawa mutum ko kuma kowa ya kasance mai tsabta da lura da lafiya. Misali, lokacin da muka gama amfani da kwalabe ko robobi, ina tabbatar da wanke su sannan a ajiye su a kwando da ake amfani da shi, ba wai a jefa su cikin shara gabaɗaya ba. Wannan yana taimakawa mutum wajen rage sharar gida da kuma taimaka wajen tsabtan- tsab- tsabtace gida. A takaice, ina zubar da shara ta hanyar rarraba ta da muhalli. Ina mai da tabbatar, ina mai tabbatar da cewa kowa a gida yana bin wannan tsari domin tsabtar, tsabtan lafiya da kuma tsabtar jiki a kowane lokaci.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? To wannan tambaya tana nufin ko ta yaya mutane suke tattaunawa da juna a wurin aiki. Shin mutane suna amfani da magana kai tsaye, email ko kuma wasu hanyoyi na zamani? To in aka tambaye ni, ina yi ce wa a wurin aiki muna sadarwa ta hanyoyi dabam dabam domin tabbatar da cewa kowa ya fahimci abin da ake bukata da kuma yadda ayyuka suke tafiya. Misali, idan abu mai gaggawa ne ko kuma bayani mai muhimmanci, muna tattaunawa kai tsaye da baki domin samun amsa nan take. Wannan yana rage kuskure da kuma rashin fahimta tsakanin ma'aikata. Haka kuma muna amfani da wasiku na email, sakonni a WhatsApp ko kuma tsarin sadarwa na cikin gida domin ajiye bayanai da kuma tabbatar da cewa kowa ya samu bayyani, bayani cikin lokaci. To wannan yana da amfani musamman wajen rarraba ayyuka, tura rahotanni ko kuma sanar da abubuwa da suka shafi aiki. Wannan yana rage kuskure da kuma rashin fahimta tsakanin ma'aikata. Ba wai kawai na bayar da umarni ko kuma shawara ba amma ina sauraron ra'ayoyin abokan aiki domin samun mafita mai kyau ga kowa. Misali, lokacin da aka sami matsala wajen raba ayyuka, na zauna da abokan aiki mun tattauna hanyoyi dabam dabam sannan muka yanke shawara tare wadda ta fi dacewa da kowa. A taƙaice, sadarwa a wurin aiki a wurina tana haɗa magana kai tsaye, amfani da fassaha, sauraro da bayar da ra'ayi cikin ladabi domin tabbatar da aiki ya gudana, ya gudana lafiya kuma kungiya ta cimma burin ta.

Kana cin tafarnuwa? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana son cin tafarnuwa a abinci ko yana guje wa tafarnuwan. To in aka tambaye ni, ina iya cewa eh, ina cin tafarnuwa kuma ina ganin tana da amfani sosai ga abinci da kuma lafiya. Tafarnuwa tana ƙara dandano mai ƙarfi da kuma ƙamshi ga abinci, musamman nama ko kuma miyar nama, ko kuma miya baki ɗaya ko kuma miyan kayan lambu. Haka kuma ina amfani da ita saboda amfanin lafiyarta. Tafarnuwa tana taimaka mun wajen ƙara ƙarfi da kuma garkuwan jiki da rage wasu cututtuka dabam dabam. Amma ina amfani da tafarnuwa daidai gwargwado ba mai yawa ba. Idan na sa tafi yanda kima, tana iya yin ƙamshi mai ƙarfi da yayi nauyi ga baki ko kuma hanci. Kuma wasu mutane na kusa, na kusa dani suna iya jin kanshin. Don haka ina daidaita amfani da ita domin abinci yayi daɗi kuma kowa ya ji daɗinsa. A takaice, eh ina son cin tafarnuwa saboda dandano da kuma amfani ga lafiyata. Amma ina amfani da ita da hankali domin abinci ya kasance mai daɗi ga kowa.

Kana iya duba lambar QR? To wannan tambayan dai an yi ta ne domin a san ko mutum yana da ƙwarewa ko kuma fasaha wajen amfani da QR code scanner wato ikon duba ko kuma karanta lambobin QR daga waya ko kuma kwamfuta. To in aka tambaye ni, ina iya cewa eh ina iya duba lambar QR. Misali, idan na sami takarda ko kuma allo da ke dauke da QR code, zan iya amfani da wayata ko kuma kwamfuta mai QR scanner domin karanta bayanan da ke ciki. To ko dai don bude shafin yanar gizo, samun bayanan tuntuba ko kuma yin rajista da wani abu. Haka kuma ina kula da tsaro yayin amfani da QR code. Ba kawai ina duba lambar ba ne, amma ina tabbatar da cewa an samo ta daga ingantaccen tushe domin guje wa wasu shafukan yanar gizo masu cutarwa da kuma damfara. Misali, idan na sami QR code na a email ko kuma a saƙon da ban sani ba, ina bincike kafin duba bayanan da ke ciki. A takaice, ina da ƙwarewar duba lambar QR kuma ina yin hakan cikin tsaro da hankali domin amfani da fasaha ta zamani domin sauƙaƙe aiki ko kuma samun bayanai cikin sauri.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana shan ruwan 'ya'yan itace, wato bayan da aka motsa ta ko kuma bayan da aka niƙa ta a matsayin abin sha na yau da kullum ko kuma lokaci-lokaci. To in aka tambaye ni, ina iya cewa eh ni ina shan ruwan 'ya'yan itace sosai musamman a lokacin rana ko kuma safe. Ruwan 'ya'yan itace yana da ɗandano mai kyau, yana sani jin daɗi yayin da nake shansa. Sannan yana ba jikina bitamin da kuma sinadarai masu amfani kamar bitamin C da antioxidant wanda ke ƙara ƙarfin garkuwar jiki. Misali, ina son ruwan lemu, ruwan ayaba, ruwan karas, ruwan kankana ko kuma smoothie da aka haɗa da abubuwa da dama kamar kankana da karas da kuma ayaba da sauransu. Lokacin da nake shansu yana sani jin sabo, yana motsa kuzari kuma yana taimaka mun wajen samun lafiya mai ƙyau haka kuma ina lura da cewa bazansa sakurai mai yawa ba. Ba zan sa abubuwan zaƙi ko ma ɗan kola ko sukari da sauransu mai yawa ba domin na fi son ruwan 'ya'yan itacen na halitta ko wanda aka-- ko wanda aka-- ba wanda ba aka-- ba a haɗa ta da wata ɗandano sosai ba. Saboda yana da lafiya fiye da abin sha mai sukari sosai. Misali a gida idan na yi wannan 'ya'yan itace ina niƙa shi, ina amfani da 'ya'yan itace sabida ruwan kaɗan. Sai in sa ruwa kaɗan sannan in sa dabino domin yaɗanyi ɗan ɗandano mai zaki. Don sannan idan sa ɗan kankara domin samun ɗan sanyi ya ɗanyi mun daɗi sosai. A takaice, ina shan ruwan 'ya'yan itace saboda ɗandano, kuzari da kuma amfanin lafiyarsa. Kuma ina kokarin yin haka cikin daidaito domin jin daɗin jiki da kuma lafiya na.

Kana kulle ƙofa kullum? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana rufe ƙofa duk lokacin da ba shi nan a cikin ɗaki ko kuma a gidansa. To in aka tambaye ni ne, ina iya cewa eh ina kulle ƙofa kullum musamman idan ba ni cikin ɗaki ko kuma cikin gidana. Na, wato ina yin haka ne domin tsaro da kuma kare dukiyar gida da kuma abubuwanmu masu muhimmanci. Wannan yana da muhimmanci domin guje wa satar kaya, samun kwanciyar hankali da kuma tabbatar da cewa gidan yana cikin tsari. Haka kuma ina koya wa sauran 'yan gidan da kuma ma'aikata muhimmancin rufe ƙofa. Misali, idan na fita daga gida ko ofis, ina duba ko kuma nikan duba ko kuma daukan ƙofofi nikan kuma duba ko kuma in tabbatar da cewa ƙofofin suna kulle da kuma suna kyau kafin ni in fita. Sannan in tabbatar da cewa tagogi da kuma wasu wurare masu buɗewa suna rufe sosai. Wannan yana taimaka mun ko kuma ya taimakawa kowa ya ƙasance cikin tsaro da kuma kwanciyar hankali. A wasu lokuta kuma ina idan akwai mutane da yawa a gida ko kuma wurin aiki, ina amfani da ƙofar da ke da ƙoƙari ta musamman domin tabbatar da tsaro. Ba wai kawai kullewa da kullewa ba, amma har ma da ingantaccen tsarin tsaro. A takaice ina kulle ƙofa kullum saboda tsaro, kare dukiya da kuma tabbatar da kwanciyar hankali ga kaina idan da kuma iyalina ko kuma abokan aiki idan muka fita.

Wace rana ce mafi kyau a mako? To wannan tambayan tana nufin shin wace rana ce a mako mutum ya fi jin daɗi ko kuma samun natsuwa? To in aka tambaye ni, ina iya cewa ni dai na fi jin daɗin ranar Juma'a ko kuma zance rana mafi kyau a mako a gare ni ita ce ranar Juma'a. Dalilin haka shine wannan rana tana kawo ƙarshen aiki na mako, yana sa na ji sauƙi da kuma natsuwa. Yawanci a ranar Juma'a, mutane suna kammala manyan ayyuka, suna shirya kansu don hutu ko kuma abubuwan jin daɗi a ƙarshen mako. Misali, idan na gama dukkan aikina da safe ta ranar Juma'a, ina samun damar hutawa, yin abubuwa da nake so kamar karatu, kallon fina-finai ko kuma zama da iyali da kuma abokai. To wannan yana sa na ji farin ciki da kuma gamsuwa saboda na kammala aikin mako cikin nasara sannan na shirya wa ƙarshen mako mai kyau. Haka kuma ina son Juma'a saboda tana kawo lokacin tunani da kuma tsara mako mai zuwa. Inda zan iya duba ayu-- inda zan iya duba ayyukan da nake buƙatar kammalawa da kuma shirya lokaci yadda ya kamata. Wannan yana taimaka mun wajen kasance cikin shiri da kuma natsuwa a mako mai zuwa. A takaice, na fi son ranar Juma'a a mako saboda tana kawo hutun hankali, natsuwa da kuma shirye-shiryen mako mai zuwa wanda yana da amfani ga aiki da kuma rayuwa gabaki ɗaya.

Wane irin wasa kake yi a waje? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane irin wasa ne mutum ya fi son yi idan ya fita waje. To in aka tambaye ni, ina iya cewa to ni a matsayina na mace ina son yin wasu wasanni a waje domin samun motsa jiki da kuma nishaɗi. To irin wasannin da nake yi a waje suna iya zama kaman na farko, gudun motsa jiki. Wato ina yin gudu da safe ko kuma da yamma domin kiyaye lafiyar jiki da kuma rage gajiya a jikina. Wani zubi kuma ina wasannin kwallon hannu ko kuma volley ball. A wasu lokuta muna taruwa muyi wasa domin nishaɗi da kuma haɗin kai. Wani lokaci kuma ina wasan tsallen igiya. Wannan wasa ne mai sauƙi amma yana taimaka mun wajen ƙarfafa jikina da kuma rage ƙiban jikina. To wasan motsa jiki na jiki wato stretching. To ina yin wasu atsaye a waje domin samun iska mai kyau da kuma kwanciyar hankali. Ataƙaice dai ina son wasannin motsa jiki sosai kuma ina da kuma ina kuma son wasannin da suna kuma bani damar yin nishaɗi tare da abokai. Na manta in faɗa da cewa ina son wasan rawa ma. Inna yi rawa ina, muna motsa jiki kuma ina jin daɗi kuma yayin da nayi rawa. So idan kana so ne to zan lissa faso in ce na fi son wasan rawa, ina son wasan gudun motsa jiki, ina son wasan tsallen igiya ina kuma son wasan motsa jiki na mike jiki sosai da kuma sauransu.

Kana raba ayuka ga wasu? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana raba ayukansa ga wasu domin su taimaka mishi ko kuma domin su masu koya irin wannan aikin. To in aka tambaye ni, ina iya cewa eh, ina raba ayuka ga wasu idan akwai buƙatar yin haka. Raba aiki yana taimaka mun wajen sa aiki ya tafi da sauri kuma cikin tsari. To idan zan raba aiki da farko ina duba irin aikin da ake da shi da kuma wanda ya fi dacewa ya yi wannan aiki. Ina la'akari da kwarewar mutum, da karfinsa da kuma abin da ya saba yi. Bayan haka ina bayyana aikin a sarari domin kada a samu rudani. Ina faɗa musu abin da ake bukata lokacin kamalawa da kuma yadda ake so a yi aikin. To haka kuma ina ƙoƙarin yin magana cikin mutunci da kuma girmamawa domin su ji dadin aikin. Idan suna da tambaya ko kuma suna buƙatar taimako, ina kasancewa a shirye in taimaka musu. Bayan sun gama, ina duba aikin domin tabbatar da cewa an yi shi yadda ya kamata. Sannan ina yaba musu idan sun yi ƙoƙari. Raba aiki yana taimaka mun wajen rage nauyi a-- a kaina kuma yana ƙara mana haɗin kai a wurin aiki kuma yana sa aiki ya kasance cikin inganci da kuma natsuwa da nasara.

Kana koyon wata yare? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana ƙoƙari yagan ya iya wata yare ko kuma bai, baya son koya wata yare. So in aka tambaye ni, ina yi cewa eh ina ƙoƙarin koya wasu yaruka domin ƙara fahimtar mutane da kuma inganta sadarwa. Ina ƙoƙarin koyon yaren Yarbawa da kuma Turanci sosai domin yana taimaka min a wajen aiki da kuma mu'amala da mutane daga wurare daban-daban. Haka kuma ina sha'awar koyar yaren Inyamurai sosai domin ina iya, yana iya taimaka min wajen sadarwa cikin sauƙi da mutane a can yankinsu na Inyamurai. Buga da ƙari ina kuma da sha'awar koyon wasu yaruruka kamar Larabci ko kuma Faransanci da French domin suna da amfani a kasuwanci da ilimi da kuma hulɗa da ƙasashen waje. Koyon yare yana taimakawa mutum wajen ƙara ilimi, fahimtar al'adu da kuma buɗe damar aiki. A takaice, eh ina koyon sabbin yaruruka saboda ina son bunkasa kaina da kuma inganta sadarwa da mutane daban-daban.

"Menene burin ku a aiki?" To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko menene burin mutum a gurin aikinsa. To in aka tambaye ni, na iya cewa burina a aiki shine in yi aiki cikin ƙwarewa, cikin gaskiya da kuma ƙoƙari domin in taimaka wajen ci gaban kamfani da kuma bunƙasa kaina. Da farko, burina shine in fahimci aikina sosai kuma in riƙa yin sa yadda ya kamata ba tare da kuskure ba. Ina ƙoƙarin koyon sabbin abubuwa a kullum domin in ƙara ƙwarewa da inganta yadda nake gudanar da aikina. A ganina, ma'aikaci nagari shine wanda yake son koyo kuma yake ƙoƙarin zama mafi alheri a aikinsa. Na biyu kuma, burina shine in kasance mai gaskiya, mai rikon amana da kuma mai biyayya ga dokokin wurin aiki. Ina ƙoƙarin zuwa aiki akan lokaci, ina girmama shugabani da kuma abokan aiki da kuma yin aiki tare da su cikin hadin kai. Ina son a sanni a matsayin mutum mai aiki tukuru da kuma wanda za a iya dogara da shi. Haka kuma, ina da burin in taimaka wajen cimma manufofin kamfani. Idan kamfani ya samu nasara, to ni ma na samu ci gaba. Saboda haka ina kokarin yin aiki na cikin inganci in rage bata lokaci da kuma kawo sabbin ra'ayoyi da zasu taimaka wajen inganta aikin. Bugu da ƙari, ina da burin bunƙasa kaina a fannin aiki. Ina son samun ƙarin horo, ƙwarewa da kuma damar ɗaukar ƙarin nauyin aiki a nan gaba. Ina son girma a kaina, ina kuma son girma a aikina ta hanyar ƙoƙari, ladabi da kuma nuna ƙwazo. A ƙarshe, a takaice, burina shine in yi aiki mai inganci da gaskiya, in kuma kasance mai rikon amana da iya aiki tare da mutane. In taimaka wajen ci gaba da kamfani, in ƙara ilimi da kuma ƙwarewa, in kuma samu ci gaba a matsayin ƙwarewa nan gaba. To wannan zai taimaka mu in kuma kawo amfani ga wurin aiki da kuma bunƙasa rayuwana ta hanyar aiki tukuru.

Wane launi idanunku suke? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane launi ko kuma wane kala ne idanun mutum suke. In aka tambaye ni ina iya cewa launin idanuna a wani lokaci yana iya zama baki ko kuma ruwan ƙasa mai duhu. To wannan shine launin ido da ya fi yawa a, a jikina a kuma rayuwata. Kuma yana sa idona yayi kyau da kuma ƙarfi. Ina kula da idanuna sosai ta hanyar samun isasshen hutu, kauce wa kallon waya ko kwamfuta na dogon lokaci ba tare da hutu ba, hanyar cin abinci mai kyau kamar kayan marmari da kayan lambu, kare ido daga ƙura da kuma haske mai karfi. A ce taƙaice idanuna suna ruwan ƙasa ne mai duhu kuma ina ƙoƙarin kula da lafiyar su domin su kasance cikin koshin lafiya da kuma aiki yadda ya kamata.

Wane wasa kake son yi? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane wasa ne mutum ya fi son yi domin ya faranta mashi rai ya kuma sa ya ji daɗi. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ni na fi son irin wasannin da ake yi da suke motsa jiki, musamman kamar wasan ƙwallon hannu. To ina son wannan wasa ne domin yana motsa jiki sosai kuma yana sa mutum ya kasance cikin koshin lafiya. Haka kuma wasan ƙwallon hannu yana koya ma mutum hadin kai, haƙuri da kuma yadda ake aiki tare da wasu domin a ci ma nasara. To, in-- na biyu kuma bayan ƙwallon hannu, ina son yin wasan gudu a lokacin-- a lokacin hutu ko kuma da safe ko da yamma. Wannan yana taimaka min wajen ƙara ƙarfin jiki, rage gajiya da kuma samun natsuwa a zuciya. To a wasu lokuta kuma, a ta-- ko kuma zance a takaice, ina son wasannin da suke motsa jiki. Suna kawo nishaɗi kuma suna taimaka mu wajen kula da lafiya da kuma ƙara zumunci da mutane.

Kana fisun fensir ko alkalami? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko menene mutum ya fi son amfani da shi wajen rubutu a tsakanin fensir da kuma alkalami. To in aka tambaye ni ina iya cewa, to ni ina amfani da fensir da kuma alkalami. Amma idan zan zabi wanda na fi, zan ce na fi son alkalami. To na fi son alkalami ne saboda yana da saukin amfani kuma rubutunsa yana fitowa a sarari. Haka kuma alkalami yana da kyau idan ana rubuta, ana rubuta bayanai masu muhimmanci kamar rahoto, bayanan aiki ko kuma rubutu a ofis domin baya gogewa cikin sauƙi. Wannan yana sa rubutu ya kasance mai tsari da kuma dindindin. Sai dai kuma fensir yana da amfani sosai a wasu lokuta. Misali idan ana yin lissafi, zane ko kuma wani aiki da zai iya buƙatar gyara, to fensir ya fi dacewa domin ana iya gogewa a sake gyarawa. Ɗalibai da masu zane suna yawan amfani da fensir saboda wannan amfani. A takaice ina amfani da duka biyun amma na fi son alkalami domin rubutu na yau da kullum, yayin da fensir ya fi dacewa idan ana buƙatar gyara ko kuma zane, eh na fi son amfani da alkalami ne. Dukansu dai suna da muhimmanci gwargwadon irin aikin da ake yi da su.

Sau nawa kake ƙi daya kayayyaki? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko sau nawa mutum yake ƙirga kaya ko a wurin aiki ko kuma a gidansa. To in aka tambaye ni ne, ni zan ce dai yawan kiɗaya kayayyaki yana danganta da irin aikin da mutum yake yi da kuma yana danganta da tsarin wurin aikinsa. Amma a mafi yawan lokuta, ina ƙirgan kayayyaki akai-akai domin tabbatar da tsari da kuma kauce wa asara. A kullum idan ina aiki a wurin da ake sayar da kaya, to ina kokarin duba kayayyakin a karshen kowace rana domin sanin abin da aka sayar da kuma abin da ya rage. Wannnan yana taimaka mun wajen sanin ko akwai bambanci ko kuma kuskure a lissafi. Bugu da kari, ana yin cikakken kiɗaya da ka-- na kaya sau ɗaya a mako ko kuma sau ɗaya a wata, gwar gwadon tsarin kamfanin. Wani cikakken kidaya yana tai ma kawa mutun wajen tabbatar da cewa duk kayayyakin suna nan yadda ya kamata babu wanda ya bace ko kuma babu wanda ya lalace haka kuma idan sabbin kaya sun shigo ina kirgasu nan take domin tabbatar da cewa adadin da aka kawo yayi dai dai da abin da aka rubuta a takardar ko kuma a rasit din a taƙai ce kullum ina duba kaya a karshen rana. A mako kuma ko wata ina yin ainihin cikakken ƙirgan kaya. Dan lokacin da sabbin kaya suka shigo, ina sake ƙirga su nan take. To wannan tsarin yana taimaka min wajen kula da kaya da kyau, rage asara da kuma tabbatar da ingantaccen aiki.

Kana iya yin iyo? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana iya yin iyo a cikin ruwa ko bai iya. To in aka tambaye ni, ina iya cewa to yin iyo na ya danganta da girman rafin ko kuma girman gidan ruwan da ake amfani da shi. To in gidan ruwa mai zurfi ne sosai, ba na iya yin iyo a ciki domin ina tabbatar da cewa na tsare kaina daga wata matsala ko kuma daga wata abin da za ta iya faruwa da ni. To amma kuma in wuri bai yi zurfi sosai ba, ina ƙoƙarin yin iyo domin yin iyo yana taimaka min wajen motsa jikina ya kuma ƙara min kuzari da kuma lafiyar jikina. Amma duk da haka, in zan yi iyo, ina kula da cewa ina yin shi ne a cikin natsuwa da kuma a cikin bin tsari da kuma ina kiyaye duka dokokin cikin ruwa. Kuma ina maida hankali sosai in tabbatar da cewa ina yin shi ne a cikin kula da kuma bin tsari.

Yaushe kake cin abincin rana? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko da wane lokaci mutum yake cin abinci da rana bayan ya karya da safe. To in aka tambaye ni, ina iya cewa to ina cin abinci ne a lokacin hutu na wurin aikina. A mafi yawan lokuta ina cin abincin rana tsakanin karfe goma sha biyu na rana zuwa karfe ɗaya da rabi gwargwadon tsarin wurin aiki. Ina ƙoƙarin cin abinci a lokacin domin jiki ya samu kuzari na ci gaba da aiki har zuwa karshen ranan. Idan kuma mutum bai ci abinci ba a kan lokaci, mutum zai iya jin gajiya, ya ji kasala ko kuma ya ji rashin ƙarfin aiki. To dalilin ke nan da ya sa ina cin abinci a irin wannan lokacin. Ina ganin yana da muhim- cin abinci a wannan lokacin yana da muhimmanci sosai a samu lokacin hutu domin cin abinci cikin natsuwa. A lokacin cin abincin rana kuma ina ƙoƙarin cin abinci mai gina jiki kamar ko shinkafa ko kuma wake ko kuma kayan lambu tare da shan ruwa sosai. Bayan na gama ina ɗan hutu na yamin tuna kafin in koma bakin aiki. A cikakke ina cin abincin rana a lokacin hutu domin kula da lafiya, samun kuzari da kuma ci gaba da aiki cikin ƙwazo.

Nawa ruwa kake sha kullum? To wannan tambayan tana ƙoƙarin sanin yawan da ruwan da mutum yake sha a rana. To in aka tambaye ni, ni zan ce ina ƙoƙarin shan ruwa kimanin lita biyu zuwa uku a rana ko kuma fiye idan yanayi yayi zafi ko idan na yi motsa jiki mai yawa. Shan ruwa yana da matuƙar muhimmanci domin kiyaye lafiyar jiki da kuma ƙwaƙwalwa. So akwai wasu dalilai kuma da ya sa ina ƙoƙarin sha ruwa sosai. Na farko shine kula da lafiyar jikina. Ruwa yana taimaka mun wajen motsin jiki, wajen motsin jini da kuma. Nakan cin abinci, nakan ci abinci sosai yadda ya kamata. Na biyu kuma yana taimake ni, shan ruwa yana taimake ni kare gajiya da kuma bushewar jiki. Idan ban sha ruwa ba, zan iya jin kasala, zan iya jin ƙarancin kuzari ko kuma bushewar fata. To na uku kuma ina shan ruwa domin yana taimaka mun a wurin inganta ƙwaƙwalwa na. Ruwa yana taimaka mun wajen tuna abubuwa da mayar da hankali yayin da aiki nake aiki ko kuma yayin da nake karatu. To ina shan ruwa kuma domin yana taimaka mun wajen kiyaye zafi da kuma ɗumamar jiki. Musamman a lokacin zafi, ruwa yana taimaka mun wajen sanyaya jiki da kuma rage haɗarin rashin ruwa. To in wannan ina tabbatar da cewa na sha ruwa a tsawon rana, daga safe bayan tashi bwa, kafin abincin rana, a lokacin aiki ko kuma kafin bacci. Haka yana taimaka min in kasance cikin ƙshin lafiya da kuma kuzari.

Kana iya amfani da kwamfuta? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana iya amfani da kwamfuta, ko a gidansa ko kuma a wurin aikinsa. So in aka tambaye ni, to eh, a matsayina na ma'aikata-- na ma'aikaci, ina amfani da kwamfuta sosai. Kuma ina amfani da ita a fannoni dabam dabam na rayuwa da kuma aiki. Da farko, ina amfani da kwamfuta domin aiki kamar rubuta rahotanni, tsara bayanai, yin lissafi da kuma aika saƙonni ta email. Wannan yana taimaka min wajen gudanar da aiki cikin sauri da kuma tsari. Haka kuma, ina amfani da kwamfuta domin karatu da bincike. Misali, ina neman bayanai a intanet, ina karanta littattafai da makalomi, da kuma koyo daga bidiyo ko kuma darussan kan layi. Wannan yana taimaka min wajen ƙara ilimi da fahimta a fannoni dabam dabam. Bugu da ƙare kuma ina amfani da kwamfuta domin nishaɗi da kuma sadarwa. Ina kallon fina-finai, sauraron kiɗa ko yin hira da abokai ta manhajoji kamar email ko kuma video call. Wannan yana taimaka min wajen samun natsuwa da kuma samun lokaci mai kyau bayan aiki. A takaice, ina amfani da kwamfuta a fannoni guda uku, wato aiki ko kuma karatu da bincike, da kuma nishaɗi. Kuma ina ganin ina iya amfani da kwamfuta yana ɗaya daga cikin muhimmin-- muhimmancin ko kuma muhimmin ƙwarewa da mutum zai iya samu a yau da kullum.

Yaya kake magance damuwa a aiki? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san hanyoyin da mutum yake bi domin ya magance damuwa ko kuma matsala indai ta taso a wurin aikinsa. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ba ina ɗaukar magance damuwa a aiki da matukar muhimmanci domin yana taimaka min wajen kasancewa cikin kwanciyar hankali da kuma yin aiki cikin inganci. To ga yadda nake gudanar da shi. Na farko shine nakan so in san menene dalilin damuwar. Na farko ina kokarin gano abin da ke haifar min da damuwa, shin daga aiki ne, daga abokan aiki ne ko kuma daga rashin isasshen lokaci ne. Sannan musabbabin damuwan yana taimaka min in magance shi cikin inganci. Na farko na biyu kuma ina yin shiri da kuma tsara aiki. Ina rarraba ayyuka zuwa ƙananan sashe-sashe domin rage nauyi. Misali, idan akwai aiki mai yawa, ina rubuta jerin ayyuka a tsari daga mafi mahimmanci zuwa mafi sauƙi sannan ina gudanar da su a hankali. Wannan yana rage min jin nauyi da kuma damuwa. Na uku kuma ina ɗaukar hutu da kuma motsa jiki. Idan na fara jin damuwa, ina yin ya'mintoci kaɗan na hutawa. Haka kuma ina motsa jiki ko kuma yin tafiya a waje domin fitar da gajiya da kuma ƙarfin damuwa. Har ila yau shan ruwa ko kuma cin abinci mai gina jiki yana taimakamin. Na hudu kuma abunda nakeyi shine ina yin magana da wasu alokacin da nake damuwa idan na samu dama, magana da abokan aiki ko kuma shugaba game da abin da ke damuna yana taimaka min. Yin hakan yana saukaka zuciya kuma yana taimaka min wajen samun shawara ko kuma mafita. To abu na biyar da nake yi to shine ina yin tunani da kuma natsuwa. Ina amfani da dabarun natsuwa kamar yin numfashi mai zurfi ko kuma tunani a hankali ko yin addu'a domin kawar da tashin hankali da kuma sauransu. Wannan yana taimaka min in mayar da hankali akan aikin da nake yi maimakon damuwa. To abu na ƙarshe da nake yi shine koyon sababbin dabaru. Ina koyon yadda zan inganta kwarewar a aiki domin wasu damuwa na, na fitowa ne daga rashin isasshen ilimi ko kuma ƙwarewa. Idan na ƙara ilimi, aikin yana sauƙi kuma damuwa yana raguwa. To a takaice, in zan lissafta ay-hanyoyin da nake bi domin in maganta damuwa a aikina, to ina na farko abin da nake yi shine ina fahimtar dalilin wannan damuwan, sannan tsara aiki da kuma yin shiru, in ɗauka hutu da kuma motsa jiki, yi magana da wasu domin samun shawara, in yin tunani da natsuwa, in kuma koya wasu sababbin, um, dabaru. To hakan nake tam- tabbatar da cewa damuwa bai shafi aiki da kuma inganci ba. Kuma ina ci gaba da kasancewa cikin kwanciyar hankali da kuma ƙwazo.

Yaushe kake kwana kullum? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko da wane lokaci mutum yake bacci ko kuma wane lokaci mutum yake kwanciya. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ina ƙoƙarin kwanciya barci tsakanin karfe goma zuwa karfe goma sha ɗaya na dare domin samun isasshen hutu kafin safe. Barci mai kyau yana da matuƙar muhimmanci domin lafiyar jiki da kuma ƙwaƙwalwa da kuma yadda ake gudanar da aiki da nutsuwa a rana ta gaba. To ga yadda ni nake, nake tsara barcina. Na farko shine ina shirya lokacin kafin kwanciya. To ina rage kallon waya ko kuma kwamfuta a ƙalla mintinan talatin kafin in kwanta domin idanu da ƙwaƙwalwa su huta. Sannan na biyu ina cin abinci daidai lokaci. Ina cin abinci kamar misalin na abinci na ƙarshe kamar misalin karfe bakwai. Ina yin wannan ne domin in tabbatar da cewa na kauce wa cin abinci mai nauyi kafin barci domin kada ciki ya dame ni. Sannan abu na uku shine ina hutawa da kuma nutsuwa. Ina yin wasu atsayen numfashi ko tunani domin kawar da damuwa kafin in kwanta. Na hudu kuma na ƙarshe ina tabbatar da ɗakin barci yana da tsabta, babu hayaniya mai yawa kuma babu haske mai yawa domin samun barci mai zurfi. To a lokutan na musamman idan akwai aiki ko karatu, zan iya kwana kaɗan daga lokaci na yau da kullum, amma ina ƙoƙarin dawo da tsarin barci na na yau da kullun domin lafiyar jiki da kuma ƙwaƙwalwa na. A takaice ina bacci ko kuma ina kwanta ko kuma ina kwana daidai don samun isasshen barci da kuma samun hutu mai kyau. To ina kwanciya aƙalla kamar nakan yi bacci kamar aƙalla awowi kamar zuwa bakwai, daga bakwai zuwa takwas wanda ke taimaka mini in tashi da kuzari, in mayar da hankali a aiki da kuma kula da lafiyar jiki da kuma ƙwaƙwalwa na.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san hanyoyin da mutum yake bi domin ya tsara ayyuka da suka fi muhimmanci a rayuwarsa ko kuma a wurin aikinsa. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ina tara ayyuka da suka fi muhimmanci ta wata hanya mai tsari domin in tabbatar da cewa abubuwa masu muhimmanci sun samu kulawa da kuma lokaci. To ina tsara wa'yannan abubuwa a kan hanyoyi dabam-dabam. Na farko shine ina sanin ayyuka da suka fi muhimmanci. Ina duba dukkan ayyukan da nake da su a rana ko kuma mako, sannan ina tantance wanne ne ya fi gaggawa ko kuma wanda zai shafi sakamako mai kyau idan aka yi shi da farko. Ayyukan da suka shafi lokaci mai tsawo, wadanda suka shafi wasu mutane ko kuma wadanda suka shafi nasarar aiki gaba ɗaya su ne nake fara fiffita da su. Abu na biyu da nake yi shine ina rubuta jerin ayyukan. Ina rubuta su da a takadda daga mafi mahimmanci zuwa mafi karanci. Wannan yana taimaka min in gani a sarari abin da zan fara kuma a bayan barin wan- wan- ba kuma ba bana barin wani abu da a baya ko kuma bana manta da wani abu. Abu na uku shine ina raba ayyuka zuwa kananan sassa. Indan aiki ya yi girma ko kuma mai wahala ne, ina rarraba shi zuwa kananan matakai domin saukaka gudana- gudanarwa da su. Wannan yana sa in yi ƙamala in kuma kammala aiki cikin sauki da ba tare da jin nauyi ba. Abu na hudu da nake yi shine lokaci da tsara lokacin kammalawa. Ina duba adadin lokaci da nake da shi a rana sannan ina tsara lokacin kammala kowane aiki. Wannan yana taimaka min wajen kauce wa bata lokaci da kuma samun nasara a kowane aiki. Abu na biyar da nake yi shine ina kauce wa yin abubuwa da ba su da muhimminci. Ina kokarin rage yin abubuwa masu ban sha'awa ama ba ba su da muhimminci ko wadanda za su iya jawo asarar lokaci. Wannan yana sa in mayar da hankali ga abubuwa masu amfani. Abu na ƙarshe da nake yi to shine ina bibbiya da gyara. Bayan an fara aiwatar da jerin ayyukan, ina duba ci gaban lokaci zuwa lokaci kuma ina gyara tsarin indan wani aiki ya zama gaggawa ko kuma ya samu sauki. A takaice, tsarin da nake amfani da shi wajen tsara ayyuka masu mahimminci shine farko-- na farko shine ina tantance muhimmanci da gaggawa. Ina kuma rubuta jerin ayyuka. Ina raba ayyuka zuwa ƙananan matakai. Ina kuma tsara lokaci na kammalawa. Ina kuma kauce wa abubuwa marasa amfani. Ina kuma bibbiya da kuma gyara tsarin aikin. To haka nake tabbatar da cewa abubuwa masu muhimmanci sun samu kulawa, lokaci ya yi amfani da kyau kuma aiki ya gudana cikin inganci.

Yaushe kake farkawa kullum? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san lokacin da mutum yana farkawa daga bacci ko kuma lokacin da mutum yana tashiwa daga wajen kwanciyarsa. To in aka tambaye ni ne, to a matsayina dai na mai aiki, ina ƙoƙarin farkawa kimanin karfe biyar zuwa karfe shida na safe a kullum. Wannan lokaci yana bani damar yin abubuwa da dama kafin in fara aiki ko kuma wasu ayyuka na yau da kullum. To abu na farko da nake yi shine ina farkawa da wuri. Wannan yana taimaka min in samu lokaci na yin atsaye, shan ruwa da kuma shirya kaina kafin rana ta fara sosai. Sannan kuma ina yin mo-- ina motsa jiki. Bayan na farka, ina yin motsa jiki cikin mintoci goma sha biyar zuwa mintoci ashirin. Ina mike jikina domin fitar da gajiya daga barci. Sannan ina shan ruwa. Ina fara da shan ruwa domin farfado da jiki da kuma ƙwaƙwalwa. Sannan tsarin safe sai in yi wanka, in shirya wa da kuma shiri na abincin safe kafin in fita ko kuma kafin in fara wasu ayyuka. Farkawa da wuri yana da taimaka min wajen samun kuzari, natsuwa da kuma shirya rana ta yadda ya kamata. Haka kuma yana taimaka min wajen rage gajiya a rana da kuma samun lokacin yin abubuwa masu muhimmanci kamar karatu ko kuma aikin gida. A takaice ina farkawa tsakanin karfe biyar zuwa karfe shida na safe domin fara rana cikin ƙwazo, kuzari da kuma natsuwa.

Yaya unguwarku take? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko yaya ne tsarin unguwar mutum ko kuma yaya ne unguwar da mutum yake zama take. To in aka tambaye ni ne, ina iya cewa unguwata tana da yanayi mai kyau kuma mai natsuwa. To na farko shine muna da tsari da tsafta a unguwarmu. Unguwarmu tana ba ta da datti kuma tana da kyau sosai da kuma tsafta. Kuma an raba wurare dabam dabam kamar gidaje, kasuwa da kuma filayen shakatawa. Haka yana sa mu zama cikin natsuwa da kuma jin daɗin rayuwa. Kuma muna da abokan zama da kuma zumunci. Mutanen unguwarmu suna da ala-alaƙa mai kyau da juna. Kowa yana gaisuwa da juna kuma akwai taimako da kuma fahimtar juna a lokutan bukata. Sannan kuma akwai shaguna da kasuwanni a kusa. Haka kuma akwai makarantu, asibitai da kuma wuraren ibada. Wannan yana sauƙaƙa rayuwa sosai domin abubuwa suna nan a nan kusa. Sannan kuma unguwarmu tana da wurare masu-masun kore masu wasu filaye da kuma itatuwa da kuma iskar da ke kawo natsuwa. Wannan yana taimaka mun wajen hutu da kuma jin daɗin zama. Unguwarmu kuma tana da tsaro mai kyau da mutane da ke-- muna da mutane da ke lura da wurare domin tabbatar da cewa ba a samu matsala ba. Wannan yana sa kowa ya ji lafiya ya kuma ji daɗi. A takaice unguwarmu tana da tsari, tana da tsafta, tana da lafiya, tana da natsuwa, tana da kuma tsaro mai kyau. To wannan yana sa rayuwa ta kasance mai sauƙi, mai jin daɗi da kuma samun damar yin abubuwa cikin kwanciyar hankali.

Kuna siyan kaya a yanar gizo? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana sayayya a yanar gizo. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ina siyan kaya a yanar gizo lokaci lokaci. Kuma ina ganin hakan yana da matuƙar amfani musamman a yau da kuma zamanin da muke ciki. To, ga yadda nake gudanar da siyan kaya a yanar gizo. Na farko ina zabi shafin da ya dace. Ina kokarin amfani da shafukan yanar gizo masu amincewa da tsaro kamar shafukan sayayya na cikin gida ko kuma na kasashen waje masu suna. To wannan yana tabbatar da cewa kaya da kuma kuɗi da suna cikin ami, suna cikin aminci. Na biyu kuma ina bincike kafin sayayya. Kafin in yi, n sa in yi wata sayayya ina duba bayanin kayan sosai, ina duba farashi da kuma sahihin masu amfani. Wannan yana taimaka mini in san ingancin kaya da kuma yanda zai dace da buƙata na. Ina kuma tsara ƙasafin kuɗi. Ina saita adadin kuɗin da zan iya kashewa kafin sayayya domin kada in yi amfani da fiye da abin da nike da shi. To, wani abu kuma da nake yi shine ina amfani da hanyoyin biya na tsaro kamar katin banki ko kuma PayPal ko kuma wallet na yanar gizo masu tsaro domin tabbatar da cewa kuɗina ba su shiga hannun wasu ba. To kamar yadda na faɗa, wani lokaci ma ina ma bayan ina ma karɓar kaya da bincike. Bayan kaya sun iso ina duba ko yayi daidai da abin da na, na ce nake so. Kuma idan akwai matsala ina tuntubar mai sayarwa domin a gyara. Ina kuma siyan kaya a yanar gizo yana sa mutum ya ceci lokaci saboda ba zai fita ko kuma ya je kasuwa ba. Kuma yana iya samun kaya daga wurare dabam dabam ba tare da wata wahala ba. A takaice, eh ina siyan kaya a yanar gizo domin yana da sauƙi, yana adana lokaci kuma yana sa a yi samun kaya daga wurare da dama.

Ana zuwa wurare da wuri ko a daga baya? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san kuzarin da mutum yake da shi na zuwa wurare ko mutum yana zuwa wurare da akan lokaci ko kuma mutum yana zuwa latti. Aka tambaye ni, ina iya cewa ina kokarin zuwa wurare da wuri a mafi yawan lokuta, musamman idan lokaci yana da muhimmanci ko kuma idan akwai aiki da ya kamata a kammala. To yin zuwa wurare da wuri yana taimaka wa mutum wajen rage damuwoyi da kuma gaggawa kuma yana tabbatar da cewa abubuwa suna tafiya cikin tari da kuma natsuwa. To kafin tafiyata ina tsara lokacin da zan tashi daga gida ko wurin da nake domin in isa wurin akan lokaci. Wannan yana bani damar kauce wa hanzari da kuma gaggawa wanda zai iya kawo matsala. Haka kuma ina rarraba abubuwan da zan bukaci domin in ɗauka kamar takardu, kayan aiki ko na'ura domin in tabbatar da cewa komai yana a kan shirye kafin na fita. Idan kuma wurin da zanje yana da cunkosu ko kuma tafiye-tafiye masu yawa, ina fita da wuri domin kauce wa jinkiri ko kuma haɗari ko kuma, kuma hakan kuma duk yana taimaka mun domin in yi tafiya na kuma tafiya na ta kasance mai sauƙi da kuma natsuwa. A wasu lokuta idan babu gaggawa ko kuma akwai wasu abubuwa masu muhimmanci da zan kammala a gida ko a wurin aiki, zan iya zuwa daga baya. Amma duk da haka ina tabbatar cewa wannan bai shafi aikin ko kuma taron da zan halarta ba. Wannan yana nuna cewa ni mutum ne mai lura da lokaci da kuma bin tsarin aiki kuma ina iya daidaita bukatuna da yanayin da ake ciki. A taƙaice, zuwa wurare da wuri yana taimaka min wajen kiyaye lokaci, rage damuwa da kuma tabbatar da cewa abubuwa sun gudana yadda ya kamata. Hanyar da nake bi tana sa in kasance cikin ƙwazo da natsuwa a duk lokacin da nake nan a wuri kuma yana inganta yadda nake gudanar da rayuwa da kuma aiki. Wannan ɗabi'a tana koya mun haƙuri, tana koya mun tsara lokaci da kuma nuna darajar lokaci da sauran mutane a kusa da ni.

Wane irin kayan daki kake fi so? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane irin kayan daki ne mutum ya fi jin daɗin gani ko kuma ya fi jin daɗi ya gani a ɗakinsa. To in aka tambaye ni, ina iya cewa to na fi son kayan daki masu sauƙi, masu tsabta da kuma dacewa da yanayin ɗakin da nake zaune. Na fi son kayan da suke bada natsuwa da kuma jin daɗi amma kuma suna da kyau a gani. Misali, ina son kujera masu kyau da kuma taushi domin suna sa zama cikin jin daɗi ko da na zama ko kuma na karatun littafi ko na yin aiki a tebur. Haka kuma ina son tebur mai tsabta da kyau wanda zai iya amfani da shi wajen rubutu, aiki na kwamfuta ko kuma ajiye wasu abubuwa na yau da kullum. Ina kuma son gadon da ke da daɗi da kuma kyau domin yana taimaka min in huta da samun barci mai kyau, bugu da kare kuma. Na fi son wasu cabinet masu kyau da kuma tsabta. Suna taimaka min wajen ajiye littattafai, kayan aiki da kuma sauran abubuwa cikin tsari wanda ke sa ɗaki ya kasance mai tsabta da kuma tsari. A takaice ina son kayan daki da suke da taushi, jin daɗi, tsabta, tsari da kuma kyau gani. Wannan yana sa ɗaki ya zama wurin hutu, wurin aiki da kuma wajen jin daɗi ga baƙi ɗaya da nishadi.

Nawa sa'o'i da kake kallon wayarka? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san yawan lokaci da mutum yake sa idanu a wayarsa. To in aka tambaye ni, na iya cewa ni ina ƙoƙarin kula da lokacin da nake kallon waya domin kada yayi yawa ya shafi aiki ko kuma lafiyar idanu da kuma ƙwaƙwalwa na. A kullum ina kallon waya kimanin awa biyu zuwa uku, amma wannan yana raguwa ko kuma ƙaruwa gwargwadon ayyukan da nake yi a rana. Ina amfani da waya wajen aiki kamar karanta saƙonni, email ko kuma bincike a intanet. Haka kuma ina amfani da ita wajen nishaɗi kamar sauraron kiɗa, kallon bidiyo ko kuma hira da abokai ta muhim-ta muhimma. To duk da haka, ina ƙoƙarin kada kallon waya ya wuce gona da iri domin kada ya kawo gajiya, rashin barci ko kuma rashin mayar da hankali a aiki. Domin kiyaye lokaci, ina yin lokutan hutun waya a rana inda nake duba saƙonni ko kuma labarai na mintuna kaɗan kawai sannan in koma aikin da nake yi. Haka kuma kafin barci, ina rage kallon waya domin idanun su huta kuma barci ya kasance mai kyau. A takaice, ina kallon waya indai babu aikin da zanyi da wayan. Ina kallon waya tsakanin awa biyu zuwa uku a rana, amma ina tsara lokaci domin kada ya shafi aikina, kada ya shafi barcina ko lafiyata. Wannan yana taimaka min in kasance cikin natsuwa, ƙwazo da kuma lafiya gaba ɗaya.

Yaya kake shirya ayyukan? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko ta wace hanya mutum yake bi domin ya shirya ayyukansa na yau da kullum ko kuma ayyuka na wajen aiki. To in aka tambaye ni, ina iya cewa a matsayina ina shirya ayyuka cikin tsari da kuma natsuwa domin in tabbatar da cewa komai yana tafiya yanda ya kamata kuma babu wani aiki da ya maƙara. Na fi son yin shiri kafin rana ta fara ko kuma kafin aiki mai yawa ya fara domin wannan yana taimaka min in kasance cikin kwazo da kuma kwanciyar hankali. Da farko, ina duba dukan ayukan da nake da su a rana ko mako. Sannan ina tantance wanne, wanne ne ya fi mahimmanci ko kuma gaggawa. To wannan yana taimaka min wajen sanin abin da zan fara da shi da kuma lokacin da ya kamata in kammala kowane aiki. Bayan haka, ina rubuta jerin ayuka a takarda ko kuma a na'ura, daga mafi muhimmanci zuwa mafi sauki. Wannan yana sa in gani a sarari abin da ya kamata in mayar da hankali a kai. Bayan na tsara jerin ayyukan, ina rarraba manyan ayyuka zuwa ƙananan matakai domin sauƙaƙa aiwatarwa. Wannan yana taimaka minne in san ko kuma in iya kammala aikin ba tare da jin nauyi ko kuma damuwa ba. Haka kuma ina tsara lokacin kammalawa kowane aiki domin samun tsari da zai dace da saurin ayyuka na ranan. A lokacin gudanar da ayyuka, ina bibiyar ci gaba da lokaci zuwa lokaci. Ina gyara tsarin idan wani aiki ya zama gaggawa ko ya samu sauki. Haka kuma ina kauce wa yin abubuwa marasa muhimmanci wanda zai iya ɓata lokaci ko kuma ya jawo tsaiko. A takaice, ina shirya ayyuka ta hanyar tantance muhimmanci, ina rubuta jerin aiki, ina raba manyan ayyuka zuwa ƙananan matakai, ina kuma tsara lokaci, ina kuma bibiyar da gyara tsari. Sannan kuma ina kauce wa abubuwa marasa amfani. Wannan tsarin yana taimaka mini in gudanar da aiki cikin inganci, rage damuwa da kuma samun nasara a kowane aiki da nake sa a gabana.

Sau nawa kake duba sakonni a aiki? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san yawan lokutan da mutum yake duba sakonni a aikinsa. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ina duba sakonni a aiki aƙalla sau huɗu zuwa sau biyar a rana, amma wannan yana iya canzawa gwargwadon yanayin aiki da kuma bukatun da suke tasowa. Na fi mai da hankali wajen tabbatar da cewa duba sakonni bai katse ayyuka masu muhimmanci ba domin kada aikin yau da kullum ya cike. Da farko, ina duba sakonni da safe bayan na fara aiki domin ganin ko akwai wasu sakonni masu gaggawa da suke buƙatar kulawa nan take. Wannan yana taimaka min in san abin da zan fara da shi da kuma abubuwan da suka fi muhimmanci. Bayan haka, ina duba sakonni lokacin hutu, koda akwai mintuna kaɗan domin tabbatar da cewa ba a bari wani sako ya tsaya ba. Haka kuma, ina duba sakonni a tsakiyar rana idan akwai buƙatar an sa sakonni abokan aiki ko kuma shugaban aiki. To haka kuma a ƙarshen rana kafin in gama aiki, ina duba sakonni don tabbatar da cewa babu wani abu da ya tsaya ko kuma wanda zan iya buƙatar ɗaukar mataki a gobe. Wannan tsarin yana taimaka min in kasance cikin tsari, in ansa abubuwa masu gaggawa, kuma in kauce wa matsaloli da kuma rashin fahimta a aiki. A takaice, ina duba sakonni a aiki sau da yawa a rana, amma ina tsara lokacin domin kada ya katse aiki mai muhimmanci. Sannan ina tabbatar da cewa duk abubuwa masu muhimmanci sun samu kulawa. Wannan yana taimaka min in gudanar da aiki cikin ƙwazo da kuma natsuwa.

Yaya kake jagorantar mutane? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko yaya mutum yake jagorance mutane, ko a gida, ko a wurin aiki, ko wurin ibada, ko kuma a rayuwa gaba ɗaya. To in aka tambaye ni, zan ce ina ƙoƙarin jagorantar mutane cikin hikima, cikin girmamawa da kuma tsari domin samun haɗin kai da kuma nasara a aiki ko wasu ayyuka. Jagoranci a gare ni ba kawai umarni ake bayarwa ba ne, amma yana ƙunshe da fahimtar mutane, taimaka musu su iya aikinsu, da kuma tabbatar da cewa kowa yana cikin kwanciyar hankali yayin da mutum yake gudanar da aiki. Da farko, ina sauraron mutane sosai kafin in jagorance su. Wannan yana taimaka min fahimtar bukatunsu, ƙarfin su, da irin taimakon da suke bukata domin su iya yin aiki cikin inganci. Nakan yi tambayoyi domin sanin matsalolin da suke fuskanta da kuma yadda za a magance su cikin hikima. Bayan haka, ina bayyana aikin da kyau da kuma cikakken bayyani. Ina tabbatar da cewa kowane mutum ya fahimci abin da ake bukata, lokacin da ya kamata, da kuma lokacin da ya kamata a kamala aiki, da kuma yadda ake so a yi aikin. Haka yana rage rudani da kuma kurakurai. Sannan yana sa kowa ya ji cewa yana da muhimmanci a cikin aikin. Ina ƙoƙarin zama abin koyi a wajen aiki. Idan ina so mutane su bi wata hanya, ina fara nuna misali na aiki da kyau da kuma ladabi. Wannan yana sa mutane su yi aiki da ƙarar guiwa saboda su gan yadda ake gudanar da aiki cikin ƙwarewa da kuma tsari. Haka kuma ina ba da goyon baya da kuma ƙarfafawa. Idan mutum yana buƙatar taimako ko kuma shawara, ina kasancewa a shirye in yi jagora cikin natsuwa da kuma haƙuri. Ina yabba wa mutane idan sun yi ƙoƙari ko kuma idan sun kamala aiki da kyau domin wannan yana ƙara musu kwarin guiwa da kuma sha'awar aikinsu tukuru. A takaice, ina jagorantar mutane ko kuma jagorantar mutane a gare ni yana ƙunshe da sauraro da fahimta, bayyanai aiki cikin tsari, zama abin koyi, bayar da goyon baya da ƙarfafa gwiwa, da kuma tabbatar da cewa kowa yana cikin kwanciyar hankali da kuma tsari. Hanyar da nake bi tana taimakawa mutane su yi aiki cikin inganci kuma tana tabbatar da nasara da kuma haɗin kai a duk aikin da nake gudanarwa.

Kuna sa uniform a wurin aiki? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko muna sa kaya iri ɗaya a wurin aiki ko kuma kowa yana sa kayan da ya ga dama. To in aka tambaye ni, ina iya cewa eh, a wurin aiki muna sanya uniform kuma hakan yana da matuƙar muhimmanci domin tsari da kuma kyan gani na ma'aikata. Sanya uniform yana taimakawa mutum wajen nuna haɗin kai da kuma bambanci, bambancin ma'aikata daga sauran mutane a wurin aiki. Uniform yana sa wurin, wurin aiki ya kasance cikin tsari da kuma ƙwarewa musamman idan wurin yana hulɗa da kwastamomi ko kuma jama'a. Lokacin da kowa ya sanya uniform iri ɗaya, yana nuna cewa ma'aikata suna aiki tare a matsayin ƙungiya kuma hakan yana ƙara amincewa daga wajen mutane. Haka kuma ina tabbatar da cewa uniform dina yana da tsafta kuma an gyara shi da kyau a kowace rana kafin zuwa aiki. Wannan yana nuna kula da kai da kuma girmamawa a gurin aiki. Idan uniform ya kasance cikin yanayi mai kyau, yana taimakawa mutum wajen ba da kyakkyawan kamani da kuma nuna ƙwarewa a aiki. Bugu da ƙari, sanya uniform yana rage wahalar zabar kaya a kullum domin an riga an san abin da ya dace a saka. Wannan yana taimakawa mutum wajen adana lokaci da kuma kiyaye tsari a wurin aiki. A takaice, eh muna sanya uniform a wurin aiki kuma hakan yana taimaka mana wajen tsari, tsafta, haɗin kai da kuma nuna ƙwarewa da mutunci a aiki.

Kuna amfani da ruwan rijiya? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana amfani da ruwan rijiya domin ayyukansa na yau da kullum kamar girki ko wanki da kuma sauransu da wanka da sauransu. To in aka tambaye ni, ina iya cewa to a wurin da muke aiki ko zama muna amfani da ruwan rijiya a wasu lokuta. Musamman idan babu wadataccen ruwan famfo ko idan ruwan famfo bai samu a kai a kai ba. To ruwan rijiya yana da matuƙar muhimmanci domin yana taimaka mana wajen gudanar da ayyuka na yau da kullum. Muna amfani da ruwan rijiya wajen abubuwa da yawa kamar wanke wanke, tsaftace wuri da kuma wasu ayyukan gida ko kuma na aiki. Amma idan za a yi amfani da shi wajen sha ko girki, muna tabbatar da cewa an tace shi ko kuma an tafasar da shi domin ƙare lafiya. Wannan yana taimaka mana wajen gujewa cututtuka da kuma iya tasowa daga ruwa mara tsafta. Haka kuma muna kula da tsaftar rijiya da kuma hanyar rufe shi da kyau domin kada datti ko wasu abubuwa su fada a ciki. A wasu lokuta ana yin gyara ko kuma tsaftace rijiya domin tabbatar da cewa ruwa yana cikin yanayi mai kyau. A takaice, eh muna amfani da ruwan rijiya idan akwai bukata, amma muna tabbatar da cewa an kula da tsaftarsa domin kiyaye lafiya da kuma samun ruwa mai amfani a ayyukanmu na yau da kullum.

Kana iya rera waƙa? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana iya yin waƙa ko kuma mutum yana da murya mai kyau don na rera waƙoƙi. To in aka tambaye ni, ina iya cewa eh, ina iya rera waƙa kuma ina jin daɗin yin haka musamman a lokacin hutu ko kuma lokacin da nake son nishaɗi da kwantar da hankali ko kuma wani lokaci ina wurin wanka ina rera waƙa ma. Ina rera waƙa, wannan rera waƙa yana taimaka min wajen rage damuwa, ƙara farin ciki da kuma samun natsuwa a zuciya. Ina yawan rera waƙoƙi na nishaɗi, waƙoƙin yabon Allah ko kuma waƙoƙi masu ma'ana da suke ƙarfafa zuciya. A wasu lokuta ina rerawa ni kaɗai a gida ko kuma tare da abokai a lokacin taro ko kuma bukukuwa. Wannan yana ƙara zamunci da kuma jin daɗin zaman tare. Koda yake ba lalle ba ne na zama ƙwararren mawaki amma ina ƙoƙarin rera waƙa cikin murya mai daɗi da kuma bin sautin waƙa yadda ya dace. A ganina rera waƙa ba sai mutum ya zama ƙwararre ba. Muhimmiyar magana ita ce jin daɗin abin da yake yi da kuma yadda yake kwantar masa da hankali. A takaice, eh ina iya rera waƙa kuma ina ɗaukar hakan a matsayin hanya ta nishaɗi, rage damuwa da kuma kawo farin ciki a rayuwata.

Kana kallon taurari da dare? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana fita da dare domin ya kalla tauraru sa'anda suka fita a sararin sama. To in aka tambaye ni, to zan ce eh ina kallon taurari da dare a wasu lokuta. Musamman idan sararin sama ya yi haske kuma babu girgije. Kallon taurari yana ba ni natsuwa da kuma damar yin tunani cikin kwanciyar hankali, bayar wahalar ranar aiki. A lokacin dare, idan na samu lokaci, ina fita waje ko kuma in taya a wani wuri mai iska domin kallon sararin sama. Haske da yawan taurari suna da kyau a gani kuma hakan yana sa zuciya ta sami natsuwa. A wasu lokuta, kallon taurari yana sa mutum ya yi tunani game da girman duniya da kuma halittar Allah wanda ke ƙara godiya da natsuwa a zuciya. Haka kuma, kallon taurari hanya ce ta rage damuwa da kuma gajiya. Idan mutum ya ɗauki lokaci ya kalli sararin sama cikin shiru, yana taimakawa mutum ƙaƙulwarsa ta huta daga tunanin yau da kullum. A takaice, eh ina kallon taurari da dare idan na samu dama domin yana kawo mun natsuwa, tunani mai kyau da kuma jin daɗin kyau halitta.

Wane malami kake fi so? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane malami ne mutum ya fi jin daɗi ya koyar da shi. To in aka tambaye ni, zan ce malamin da na fi so shine wanda yake koyarwa cikin haƙuri, cikin fahimta, da kuma cikin kula wa da ɗalibai. Ba wai kawai yadda mutum yake koyar da darasi ba, amma yadda mutum yake, ya ke bi da mutane da ɗaliban sa da kuma yanda mutun yake mu'amala da ɗalibai da kuma yanda mutun yake kokarin ganin kowa ya fahimci abinda ake koyawa. Malamin da na fi so yana koyarwa a hankali, yana ba da misalai masu sauƙi, kuma yana tabbatar da cewa ɗalibai sun fahimta kafin ya wuce zuwa wani sabon bangare. Idan wani ɗalibi bai fahimta ba, baya yin, baya yin fushi ko kuma baya yin tsawa, sai dai ya ƙara bayani cikin natsuwa. To wannan yana sa ɗalibai su ji ƙwarin gwiwa, su yi tambayoyi ba tare da jin tsoro ba. To haka kuma ina son malami mai ƙarfafa gwiwa, malamin da yake yaba ƙoƙarin ɗalibai ko da kuwa ba su yi dai, ko da kuwa ba su yi daidai ba. Yana taimaka musu wajen ƙara musu himma da kuma sha'awar karatu. Irin wannan malami yana taimakawa ɗalibai su yarda da kan su kuma su ci gaba da ƙoƙari. Bugu da ƙari, malami mai kyau yana zama abin koyi ta fuskar halayen sa, da ladabi, da gaskiya, da kuma sauransu. Yadda yake magana, yadda yake tafiyarsa a aji, da kuma yadda yake girmama ɗalibai, yana koya musu darasi ba'a cikin littafi kaɗai ba har ma a rayuwarsa. A takaice malamin dana fi so shi ne mai hakuri yana koyarwa cikin sauƙi yana ƙarfafa wa ɗalibai kuma yana nuna kyakkyawan halaye irin wannan malami yana taimakawa ɗalibai su fahimci darasi su kuma so karatu kuma su samu nasara a rayuwa.

Nawa madubi kuke da su a gida? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko madubi guda nawa ne mutum yake da shi a gida ko kuma madubi guda nawa ne mutum yake amfani da su a gidansa. To in aka tambaye ni, zance a gidanmu muna da madubai kusan uku zuwa hudu amma muhimmancinsu ya fi yawan adadinsu saboda yadda ake amfani da su a rayuwar yau da kullum. Kowane madubi yana ajiye ne a wuri da ya fi dacewa domin saukaka ayyuka na yau da kullum da kuma kula da tsafta da kuma kamani. A ɗakin kwana akwai babban madubi wanda nake amfani da shi wajen shirya kaya da kuma gyara jiki kafin in fita. Wannan yana taimaka min in tabbatar da cewa tufafina sun yi kyau kuma komai yana cikin tsari kuma kamani na ya dace da wurin da zan tafi. Yana kuma taimaka min wajen ƙara ƙwarin gwiwa kafin in fita zuwa aiki ko wani taro. A banɗaki kuma akwai wani madubi da ake amfani da shi a kullum. Wannan shine wanda ake amfani da shi wajen goge baki, wanke fuska, aske gashi, ko gemu da kuma sauran abubuwan tsafta. Madubin banɗaki yana da matuƙar muhimmanci domin yana taimakawa mutum ya kula da lafiyar jikinsa da kuma tsafta a kowace rana. Haka kuma akwai wani madubi a falo ko kusa da ƙofar fita. Wannan madubi yana da amfani sosai domin ana iya duban ƙarshen, ƙarshen jiki kafin barin gida. Mutum zai iya duba kamaninsa ya gyara abin da bai yi daidai ba sannan ya fita cikin ƙwarin gwiwa da kuma natsuwa. Baya ga haka, madubi yana taimaka mun wajen kyawata gida. Idan an sanya shi a wuri mai kyau yana sa ɗaki yayi haske kuma ya zama kamar ya fi girma. Wannan yana ƙara wa gida kyau da kuma tsari. A taikace muna da madubai uku zuwa hudu a gida kuma suna taimaka mana wajen shirya jiki, kula da tsafta, gyaran kamani da kuma kyauta muhalli madubi ƙaramin abu ne a gida amma yana da muhimmiyar rawa da kuma rayuwa na yau da kullum.

Kana fi son zama a kujera ko tabarma? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum ya fi jin daɗin zama a kujera ko kuma ya fi jin daɗin zama a tabarma. To in aka tambaye ni, zan ce na fi son zama a kujera musamman idan zan zauna na a dogon lokaci ko kuma idan zan yi aiki. Kujera tana ba da sauƙi ga jiki musamman idan tana da kyau kuma tana da matashin zama. Idan ina karatu, rubutu ko kuma aiki na kwamfuta, zama a kujera yana taimaka min in zauna cikin tsari kuma baya sa baya na ya yi ciwo cikin sauƙi. To kujera kuma tana da amfani a wuraren aiki da kuma ofis domin tana taimakawa mutum ya mai da hankali sosai ba tare da gajiya ba. Idan kujera tana da goyon baya ga baya, tana ƙara jin daɗi kuma tana taimakawa mutum wajen kiyaye lafiyar jikinsa. To sai dai a wasu lokuta ina kuma son zama a tabarma musamman a gida ko kuma lokacin hutu. Zama a tabarma yana da daɗi idan ana son shaƙatawa, yin hira ko kuma hutawa cikin sauƙi. Haka kuma a al'adance zama a tabarma yana kawo natsuwa da kuma jin daɗin zama tare da iyali ko kuma abokai. A takaice na fi son kujera idan zan yi aiki ko kuma zama na dogon lokaci amma ina son tabarma idan lokaci ne na hutu ko kuma na nishadi. Dukansu suna da amfani gwargwadon yanayi da kuma bukata.